A gaskiya, yanayi na yau da kullun, musamman na lokacin yarinta, ba za ka taɓa haɗashi da irin wannan yanayi ba. Kasancewar a wannan lokacin mutum bai mallaki hankalinsa ba, kusan wasu abubuwan bai san daidai ba, za a ce kuma bai san rahin daidai ba. Ina yin rayuwa ne kawai. Musamman kasancewar iya yana ɗauke dawainiyarsa mafi yawanci a lokacin yarinta. Ya saɓanin mutum in ya girma nau'ikan haukansa na tunana, tunanin abubuwa haka.

Eh a gaskiya ko wanne abu yana da muhimmanci a wannan lokaci, musamman in kayi duba da wasu abubuwan ba za su yi ba sai kana da kuɗi. Haka shi kuma lokaci yana da muhimmanci akan komai domin shi yake tafi da komai walau kuɗin ma gabaki ɗaya a wannan al'amura saboda idan babu lokaci shi kan shi kuɗin ma ba ka da lokacin da za ka nema ba ka da wannan lokaci gaskiya ya fi gaba da komai.

A tsarin mashi nan da muke amfani da su, musamman waɗanda ke ɗaukar fasinja ko kuma ɗaukar kaya, muna da keke napef mai kamar mai ƙafa uku haka wanda yake ɗibar mutane aƙalla huɗu. Sannan muna da mashina wanda su ke kamar daga jincen ko boksa wanda yake ɗaukar mutum ɗaya haka ko mutum biyu. Su ne dai iya mashina waɗanda muke amfani da su.

To a gaskiya game da dabbobin gida, yanzu haka ina tare da kajina, na zo ne in zuba masu abinci na dare, haka kuma muna da tumaki da sauransu waɗanda muke ciyarwa. Kuma adadin su zai iya kaiwa goma ko sama, sannan sukan kwana a gurare da ruwa ba zai takura masu ba.

To, shi a gaskiya yanayi na neman gida ya danganta da yanayin buƙata ko kuma yanayi na mutum wanda yake da dama ko kuma yake da hali, mai siyan gida yakan nemo dillali, shi kuma dillali ya bincika masa gida, ko kuma ya gaya masa irin kalar gidan da yake so, ya kuma bincika masa har Allah ya sa a dace.

Eh to muna da masaƙa kala kala waɗanda kanyi saƙa na zamani da kuma na gargajiya musamman na kusa da mu wanda muke gani masu saƙar hannu waɗanda suke kaɗi da zare sannan su saƙa yadi wanda za'a ga fulani haka Hausa fulani suna kwalliya da shi suna sawa kuma a jikinsu.

Eh, a lokacin hunturu na sanyi, musamman lokacin da ake sanyi sosai, muka yi amfani da mayamayen haka. Misali kamar na wanda muke hadawa wani man kaɗanya haka domin gyaran fata sannan kuma muka dan riƙa kunna ɗumi domin sauƙaƙa sanyi da kuma fatar mu tadanyi laushi.

A gaskiya, ranar hutun mu ko kuma ranakun ƙarshen makon mu suna wucewa ne bisa yadda mutum ya tsara su. Musamman wanda zaka samu a lokacin da yake wurin aiki, ayyuka na kacame mai wanda baya samu yayi gudanarwa amma a wannan lokacin hutu yakan yi ayyukan game da ziyarce ziyarce.